Eh tabbas ina tara tsabar kuɗi a gida dan a buƙatu na gida wanda ka bijiro ba tare da an sani ba. Sannan sai ayi amfani da wayan nan kuɗaɗe dan a biya buƙatu cikin gaggawa. Sa'annan kuma wani lokacin kan kasance bana gida sai ayi amfani da wayan nan kuɗaɗen.

A ina ajiye hotunan wayata ne a galary na wayata. Nakan ɓokarin kwashe su in kai su cikin memory card. Sa'annan kuma eh nakan kwashe wasu hotunan kuma in zuba a cikin laptop dina don ko da wayata ta zo ta samu matsala ba zan rasa wa'innan hotuna ba.